A gaskiya ina amfani da kunna waya saboda yana rage man wani irin ƙaraƙe-ƙaraƙe da zan ji a gefe na irin in na fita cikin unguwa ko wani abu haka gaskiya. Amma ina yawan amfani da shi kam sosai sosai gaskiya ina jin daɗinsa saboda akwai daɗi.

Aaa, kayan marmari gaskiya nafi son abarba da lemu da kankana. Gaskiya a cikin kayan marmari suna fi so amma wani lokaci ma in na samu duk dai dabino ba kayan marmari bane amma wani lokaci gaskiya ni ina son shi. So gaskiya ina son irin a haɗa shi waje ɗayan nan shine a yi fruit salad.

Eh to da yake dai cikin sati kullun ina aiki sai nake bari irin sati yazo karshe irin sati ko lahadi haka sai in samu in wanke kaya na in da guga ma in samu in goge su sabida yafi.

Eh to, duk da dai gaskiya abinci suna da yawa wayanda nake so inga na ji daɗi yana cin su. Amma dai, duk cikin kayan abincin dai nafison masa. Masa na mana gargajiya wai na ke nan tafi mun daɗi kuma gaskiya a duk lokacin da naga zanci masa ina matuƙar jin daɗi gaskiya.

Eh to sabulu gaskiya ni sabulu ni kowane ina iya amfani da shi bani da takammami wanda guda ɗaya da zan ce ni hashi shi nake amfani da shi duk wanda na samu gaskiya ni amfani da shi nake yi ba ni ba mutum ne mai irin zaɓe zaɓen abubuwa ɗinnan ba.

A'a, haƙo rana dai sau biyu a rana nake gogewa. Wato da safe kenan idan na tashi, in ci abinci, in yi abin da zan yi, in fita aiki sannan kuma da daddare idan na dawo aiki nayi wanka kafin in hau gado in kwanta shima nakan goge haƙo rana. Sabida hakan yana da kyau kuma zai sa sufi dadewa.

Ni ama dai didda dai wayanda nake so din suna da yawa amma dai in za a ce in zaɓa, a gaskiya miyan alaihu zan zaɓa wato miyan ganye kenan da koshi ko kuma miyan kubewa. Gaskiya wayan nan guda biyun a cikin miya dai gaskiya su na fusso. Gaskiya sun fi daidaita mun.

Eh to babban nasaran da muka samu a wajen aiki shine dukdade ba kamfanina ba ne, ni ma wani nake mai aiki amma ina jin daɗi irin lambar yabo da muke samu a cikin ƙasarta mu gaba ɗaya yanda ake girmama wajen aikin namu da kuma irin kalamai masu daɗi da ake cewa gaskiya ina jin daɗi don haka shi ma wani nasara ne a ci a cikin duka da yawan nan anfi gano mu.

A gaskiya ai ni mutum ne na kowa, ni mai jama'a ne. So gaskiya du yanda nake, ai barkwanci yana ɗaya daga cikin da yasa ma nake da mutane. Mutane na son zama a kusa da ni saboda ni gaskiya bare yiwu a zauna a tashi ba tare da na yi wani barkwanci da zan saku dariya ba. So gaskiya ina yi sosai.

Eh to abin da ke ƙara mana ƙwarin gwiwa a wajen aiki shine irin lambar yabo da nafaɗaɗa zu da ake bamu. Sanan kuma yanda ogan mu yake mutunta mu yana girmama mu. Saboda haka shi ya samu ma muke jin ahakan ƙarfin gwiwa ne, sabida mu dage ba kara dage ba saboda dukan mu mu samu ci gaba.

A'a hotunan wayana ni ba wani ɓoyensa nake yi ba. Kana dai nan inda ake zuwa ma'ajiyin hotuna na waya. Daka shiga ni duk wani hoto da ke waya na duk za a gani a nan gaskiya. Ni ba mutum ne mai ajiye irin wani abun da bai dace ba haka. Saboda haka gaskiya ban ɓoye hotuna a waya na. Suna nan a wajen ma'ajiyar hotunan nan.

Gaskiya dai rubutuna yana da kyau saboda ba mani kaɗai na gani ba. Mutanen da suke zama tare da ni ma in sun ga rubutuna suna bani lambar yabo a kan cewa rubutuna yana da kyau. Wasu ma har cewa suke nazo na koya musu. Amma da ke abun gaskiya ni gado nayi. Baba na shi ma rubutun shi yana da kyau saboda haka ni ma nawa ya zuwa haka.

A'a, ina son ɗaukan hotuna. Ni asali ma bama wai ni na ɗauka hotunan ba, ni maɗaukin hoto ne. Shi yasa abin da yasa nake ƙaunan hoto ke nan. Ni ina ɗaukan hoton kaina so sosai, sannan kuma wasu ma ina suna biya na in ɗauke su hoto saboda shi ma wani fanni ne, nawa da na iya sosai.

A' eh, wannan tun muna yara lokacin nan kam muna zuwa rafi mu je mu yi iyo gaskiya, so shima yana ɗaya daga cikin abubuwan da na ƙware a cikinsu. Na ƙware a cikinsu, na iya iyo sosai. Wani lokaci ma har tseren iyo muke yi, za a sa layi wanda ya riga kaiwa.

Eh to, yana ɗaya daga cikin abubuwan da zan so, in yi amma gaskiya ban taɓa ba. Saboda haka, ba zan san na iya ko ban iya ba, amma dai gaskiya ban taɓa ba, amma yana ɗaya daga cikin abubuwan da nake so inga na yi. In na samu dama na je, gaskiya ina so in hau kan guga.

Idan wani sabon fasaha ya zo ina natsuwa gaskiya in duba in gani akan menene tukuna sannan in san ta yanda zan ɓullo mai. In abune da zan iya kamawa da wuri ba sai na yi wani dogon bincike akai ba to wannan ba matsala bane. Amma in na ga cewa gaskiya abun akwai samun ilimi sosai sannan kuma dole abune da sai na natsu to ina natsuwa in ga cewa na samu na koya.

E wayana gaskiya a dadai wayoyin da nayi da suna cikawa, suna cikawa ajiya gaskiya amma dai wannan da nake amfani da ita na yanzu. Ma'ajiyar ta dai ba tariga ta cika ba amma dai tana kai saboda haka gaskiya da zan samu kuɗi ma in canza, in samu wanda ma'ajiyarsa babba ne, dan wannan ba matsala bane.

Eh to wace rana dai lokacin da na fi so gaskiya dare ne, lokacin kowa ya kwanta yayi bacci to lokacin zan ko ina shiru ba hayaniya ba matsala to duk wani ayyuka da nake so in yi ina iya kamala su hankali kwance ba tare da takura ko ƙara ba.

Ah, tana ta danganta da yanayin yanda ɗakin yake. Amma dai na san ko wani sati, idan sati ya zo ina zama in gyaran ɗaki sannan in share ƙura in yi goge goge. Amma a kullum dai na san in zan fita aiki kafin in dawo dai gida za a share a goge goge ƙuran da suke.

Eh, ina kunna sanarwar apps amma ba kowane app nake kunna mai sanarwarshi ba, sabida wayanda dai suka fi amfani su nake kunna sanarwar su saboda kai ya takura mun ko ya dauke mun hankali a wajen aiki ko in ina aiwatar da wani abu, shi yasa ina kunna wa amma ba kowanne ba.